Meditsire tsire a gida ko a farfajiya wato su ake cewa ki shuka ba gida a kuwa babaje gamu da inda ya ma batun. Wanda muka fi so wanda na fi so ne gaskiya shine alayhu sabida idan na sashi ita nika tashi shigo gida sai sama su cire shi. Dukawa kambowan saman yake sabida a ba wani ruwa mun sayarwa sama. Suna girma da kansu bayan an sa taki kenan kuma kowa shigo gida sai ka ji barawon sa ya fara wuta.

Ana iya ƙoƙarin taimakawa tsofaffin unguwa. A tsofaffin unguwar gaskiya suna buƙatar taimako da yawa. Kuma yadda muke yi shine mukan an ba su girma sannan suna buƙata wasu kaya. Ah mukan basu ba tare da sai sun nema taimakon shi ba.

Me kuke faɗa a waya idan kuna son ƙorafi. Wato idan zanyi ƙorafi ba kasafai nake zuwa kan ƙorafin ba da muka yi gaisuwa sai muyi magana. Muryar kuma bana bari ya ƙausasa sosai duk da dai ba mai laushi bane. Sai inyi bayani na ko nayi ƙorafin wani sa in ma wasu suce ihu nake yi. Amma kai baza ka sani ba tunda kai ne ka ke ihu.

Kullum akwai an gano game da kuɗi da waya data. Wanne ne kuka sani! Ko faɗa mu su. To, mun dai karin magana game da kuɗi ba mu sani sashe ba. Na sani fa shi kamar ce a banza, a banza talaka ya girma mai kuɗi. Ka ga ai mai kuɗi ɗin da ya gani shi nan da kashi kuɗi ya ɗefa kuɗin da za a kashi. Shine karin magana gaskiya na tsatse ba tare da ba.

Da hausa da kaji ance ina kwana shine abunda da ake cewa da safe, hausawa kuma kai ma zaka ce lafiya lau, ah tana ɗaukan lokaci kamar second goma goma kowa yai gaisuwa an wuce wurin ba ruwan.

Ku gaya mana yadda kuke sauraron waƙan Hausa a waya. Waƙan Hausa kam, a ni ba na sauransa, kuma ban ji wani alfari ko na bin ji ba, mahimmanci ba. Ah zakaga mutane sau da dama suna so saurara suna bazashi a waya amma ni gaskiya abin burgewa. A'a, ni cikin ganin special ba.

Wace waƙa kuka fi so, a waƙa kun niɓa mahauci, waƙa bani banbanci muku a masoya. Waye ma waƙan nana ƙwairo yana cikin waƙa da muke jin daɗin cire kuma muke jin daɗin da alamarin ruwan wanda zaka ga sabanin waƙoƙin da za su zama manyan wanɗa basu da ma'ana.

A kugaya mana yanda kuke amfani da taswira a hanya. A wannan tambaya gaskiya bazan iya bayani ba. Ina shiryawa kullum na amsa a taswira na amfani da taswira a gida. A wannan muna gama taswira gida kuma muna makira. Wato ana amfanin da shi gaskiya wajen taimakawa a babbar hanya. Itace hanyar da mutun bai sani ba, sannan ina amfani da shi ne a sandan na fice ba wai kowane lokaci kawai nake fito da taswiran nan ba nayi amfani dashi ba, a'a na kan fito dashi a sanda ban san guri ba sai na fito dashi na duba.

Ana kunna sanarwar apps, eh sosai da dama ai app notification wannan dole ka kunna shi saboda yana da matuƙar amfani kuma shine da shi muke sanin idan wani saƙo ya shigo wanda mai amfani ne inda ya kamata mutum ya yi gaggawa ya duba. Sanarwar apps yana da matuƙar amfani sosai wanda a ban cika wasa da shi ba.

Me kuke yi dan ku yi bacci mai kyau, idan bacci yaƙi zuwa? Wato abin da nake yi shine yanzu nakan ajiye waya a gefe sannan na bar tunanin duniya sannan na sha ruwa. To a wannan lokacin in Allah ya yadda bacci zai zo. Wasu sai su ce sai sun sha magani ko wani abu. Ni a'a, ba ko ɗaya daga cikinsu. Abinda ke kawo min bacci shine in yi niyya zan yi bacci sannan in kwanta da gefen dama. Zaka ga bacci ya zo. Kuma na samu, nayi bacci mai kyau.

Yaya kuke tafiyar da data na wayarku daga farkon wata zuwa ƙarshen sa? To mu dai data, tunda al'amarin da muke da data yana da kyau, yana da yawa bama a tsaya wani tsare-tsare ko wani abu. Adadin datan da nake ci a wata yana kaiwa kusan, ah, gib hamsin ko sama da haka. A'a, abin da ke cinye mun data sosai shine gaskiya apps, apps ɗin da nake kunnawa irin su social media da Twitter da sauran apps ɗin dai da muke tana neman kuɗi dasu a online. A'a, ba wani dabarar tsare data da nayi sabida in kace zakayi dabarar tsare data ma, sauran apliket ɗin wayar ka sai su iya daina aiki.

Eh, ku gaya mana game da awara. Awara kam ga shi nan ko ina ana yi a sayar a wuraren mu. Yanda ake yin shi gaskiya, ye dai mata su baku labari saboda mu muci ne kawai nam. Amma ana yi da waken soya ne. Uhm, ana sayan shi a gefen titi ko ina ka bi inda kana cikin garin ma anan Arewa zaka ganshi ko ina. To ana cin shi da yaji amma ni da biredi da taliya ko da wasu abinci shine ke gaskiya.

Ku gaya mana game da gero da dawa. Gero da dawa shuƙi ne wanda yana da kyau, masu da dama abubuwan da yake da su sune kamu da kuma tuwo za ka ga shi mutane ke amfani da shi. Nan da kuma za ka ga yana da tsami. Noman sa bai da wahala, yana cikin noman da ya ke da sauƙi kuma za ka ga amfaninsa yana da mugun zuwa.

Yaya ku ke sauraron waƙa. To waƙa za ka ga mutane da dama suna sauraron shi ta speaker ko ta bluetooth. Ni tunda ni ba abokin masauraran waƙa bane ban cika saurara ba. Maza zaman za ka ga mota wani sa'in in zamu je aiki za a samuna kuma haka nan za ka ji. To zaɓan waƙa dai gaskiya bana zaɓa tun da bani ba ma abocinki bane. Duk wanda aka sa zan tare kunne a a naji yanda yake. Tare da wanda kake ji. To ina jine da tare da mutanen da dama da dama ka ga ina jin waƙa to ina jine da tare da wanda shine ya kunnata.

Wane abincin gargajiya kake fi so? To gaskiya abincin gargajiya na fi so shine za ka ga, ah, ah, tuwon shinkafa da kuma shinkafa kansa. To amma yanzu dai tuwon shinkafa ban cika son shi ba na fi son shinkafa zalla da wake sabida shine abincin da na fi so, na fi iya kuma kowane hali zan iya cin shi.